Yaya kuke aiki da ƙungiyar? Aiki da ƙungiyar yana da kyau, yana da mahimmanci. Aikin da ƙungiya ya kamata a yi tare. Kuma ako wani lokacin da na samu kai na, ina aiki a cikin ƙungiyar, ina jin dadi sosai domin yana san aiki yaje daidai. Kuma aiki na ƙungiya nakan yi iya kacin kokarina domin taimaki kowanne mutum da yake cikin ƙungiyar na.

Yaya ka ke ajiye kuɗi? Ina ajiye kuɗi a banki. Ina kuma ajiye kuɗi a cikin asusu. Wani lokaci idan ina son ajiye kuɗi bana so in kashe shi. Ina son inyi amfani da shi a gaba, a kwanaki mai zuwa. Na kan siya wani abu wanda zan sayar idan ranar ta kai. Haka na ke ajiye kuɗi.

Menene ya ka, sa ka yi dariya? Abubuwa da yawa yakan sa ni in yi dariya. Idan ina kallon bidiyo, ko kuwa idan ina karantu, ina karantu littafi mai ban dariya yakan sa ni in yi dariya. Wani lokaci kuma idan ina kallon, bidiyo a Facebook nawa, yakan sa ni in yi dariya ko kuwa YouTube, ko kuwa Twitter wato X kenan. Duka abubuwan de suke wani lokaci, abubuwan de suke wurin sukan sa ni in yi dariya sosai.

Yaushe kake cin abincin dare? Gaskiya ba ni da lokacin da nake cin abincin dare amma akwai lokacin da ni zan so in dinga cin abincin dare na. Dalilin da ba na cin abincin dare a lokacin da nake so inci abincin shine, wani lokaci nakan dawo aiki da dare, wani lokacin nakan dawo da sauri. To ranan da na dawo da sauri nakan ci abinci a ƙarfe shida da rabi ko kuwa bakwai. Shida da rabi ko bakwai shine zan so in ci abinci na amma wani lokaci zan ganni ina cin abinci a ƙarfe takwas, wani lokaci ma ƙarfe tara na dare.

Yaya kake neman izinin hutu? Hutu a wurin aikin mu akan ba ma kowane ma'aikata izini don ya je hutu. To idan lokacinka ya kai za ka rubuta ma shugabanni ka nemi ka ce musu cewa lokacinka ya kai wanda ya kamata kai ka je hutu, to za su ba ka izinin hutu. Amma in akwai abin da ya faru wanda yana bukata ka je hutu wanda hutun ya zo a gaggawa ne, to ma za ka rubuto, ka rubuta shi kuma ka sa abin da ya sa za ka je hutun kuma abin ya zama abun ne mai mahimmanci shi za kawai don za a iya ba ka hutu izinin hutu. Inba hakqka ba, ba za a ba ka izinin hutu ba.

Menene burin ku a aiki? Burin mu a aiki shi ne mu koyar da yaran mu su samu, su gane abin da muke yi masu. Muke koyar da su domin su ci gwadawa wanda za su rubuta a ƙarshen mako, domin su samu su shiga jami'a. Burin mu ke nan domin ina aiki a makaranta. To burin mu shine mu koyar da yaran mu su samu su ci gwadawa wanda za su rubuta exam na mako don shiga wa jami'a.